Na fi son ɗaki mai faɗi wanda yake a yalwace. Za ka yi komai cikin jin daɗi da natsuwa.

Nakan yi rawa, nakan yi tsalle-tsalle, nakan je in sha ice cream duk domin nuna jin daɗina.

Ina tofa miyo ne a wani mazubi da na tanada a cikin dakina domin zubar da miyo, sai kuma bayi, sai kuma idan ina waje ni na kan samu wurin da yake kebantacce domin yin haka.

Eh muna yin girki da wutar itace amma once in a while sai ta kama. Amma abin da muke yi muna yin girki da gas, muna yin girki da gawayi.

Malamin da na fi so shi ne malamin da ke koya mana Hausa lokacin muna firamari school. Yana karanta mana littattafan Hausa, that is Hausa novel amma cikin wani irin karatu mai daɗi da har yanzu ban manta da wasu abubuwa ba.

Ina kulle ƙofa kullum saboda rashin tsaro da kuma neman samun tabbaci sau duk sanda zan kwanta ina kulle ƙofa.

Muna samu horo a wajen aiki amma ba a kai a kai ba yadda ya kamata. Akan samu kila sai bayan wata shida akara samu.

Kwarai da gaske ina kunna saboda ko naka bai bace ba na makwabcinka zai iya bace wa.

A nakan ɗauki yara ne mu je bayan gari ko wani gadin mu zauna da su mu ci mu sha mu yi murna.

Abincin da nake jin daɗinsa sosai shine pounded yam wato sakwara.

A muna da kyakkyawar dangantaka, muna da alaƙa mai kyau, muna mutunta juna, muna girmama juna, muna yi wa juna, muna rayuwa cikin aminci.

Ina ajiye kuɗina ne kashi casa’in a banki, sai kuma kashi goma na tare da ni a aljihu.

A'a na kan bai wa almajirai ko kuma dabbobi irin karnuka da makamantansu.

Wayana na yi, yi ajiye wa mutum abu kuma tana cika ya zama maganar ta fi ƙarfin ta.

Hakika ina ɗaukar hotuna saboda ina son hotuna. Hotuna wani yanki na tarihin ɗan adam ne.

Ina sanya agogo a hannuna da haka yanzu ina da agogona sun kai kala goma ko fiye ba.

Ba ni da WiFi a gida na, amma dai ina da mobile WiFi wanda nake yawo da shi.

Ina da katin kasuwanci wanda nike amfani da shi lokacin da zan yi sayayya ko zan yi wata ma’amala ta kuɗi.

Ina farkawa misalin ƙarfe biyar ta rabi na safe a kullum.

Teburina a wajen aiki babban tebur ne wanda yake dauke da aƙalla kwamfutoci guda biyu, sannan kuma akwai faranti na ajiye fayils masu shigowa da masu fita.

Abincin gargajiya da na fi so shine wake da shinkafa da mai da yaji.

Ina zuwa waje wuraren duk da aka gayyace ni ko kuma na ce za ni da wuri. Saboda cika alkawari sannan kuma da tabbatar da kula da lokaci.

Da farko idan na tashi na kan je in yi alwala, in yi sallah daga nan kuma sai in shirya in tafi wurin ati saye.

Eh ina zuwa gidan fim amma ba ko da yaushe ba. A shekara ɗaya in ka tattara da kyar zan je sau shida. So gaskiya zan iya sa kaina a cikin waɗanda basa zuwa, sai dai in ce ina zuwa saboda experience.

Ina yin kifarce kowane mako duk ranar Alhamis.

Eh gaskiyar magana akwai ƙwarin da nake jin tsoron su ba don kowa saboda in suka taɓa kama suna haifar maka da ciwuka a jikin ka.

A na ma fi son fanka kuma da ita na ke amfani, ba don komai ba saboda AC ɗin yanayin wuta da ke ja yana sa ɓawa a ɓare.

Akalla a cikin dangin mu wato family din mu, eh mun kai mu goma.

Ina cin tafarnuwa amma dai ba irin wannan cin da zaka ga mutane na haɗiyar ta har jikinsu yana wari ba. Ina cin ta a abinci.

Ina karɓar kira aƙalla sau goma zuwa sha biyar, ya danganta da irin yadda ranar aiki ya cakude.

Ina shan ruwa da ya kai kamar lita biyu zuwa uku saboda ni mutum ne mai yawan son shan ruwa. Ni take.

Muna amfani da gidan sauro wato net sannan kuma mukan fesa maganin kashe ƙwari.

Muna wanke ko mu share gida aƙalla sau biyu a kulli yomin.

Ina sasanta rikici ne ta hanyar kiran kowane ɓangare a zauna, a tattauna, a yayyafi juna a kuma magance matsalar.

Ina kunnawa idan ta kama, sai aƙalla a wata ɗaya kila bifi in kunna sau ɗaya wa. Saboda bana bari batirina ya kai ƙarshe domin yana sa ya yi saurin lalacewa.

Tuh wasan da nike yi a waje ni de ma'abocin ƙwallon ƙafa ne. Duk wani wasa da zan yi in ba ƙwallon ƙafa ba wanda nake so. Idan kuma ban fahimta ba ana nufin wasa na wasa da dariya to ni mutum ne mai fara'a, mutum ne mai wasa da mutane a ko da yaushe.

To, abun da nake domin ƙara aiki shine, a'a nakan yi abun da ake ce ma plan wato tsari na ga aikin da zanyi ga aikin da zanyi. Sannan kuma sai na bar wannan gurbi na cewa to idan aikin bai gamu ba, to ga yadda zanyi in yi ƙarin lokaci domin samar da aikin ko ƙarasa aikin.

Eh lallai ina yin rubutu da sauri musamman a tsari irin na kwamfuta na yanzu wanda ba ya fi na typewriter ta da sauri.

Ƙwarai da gaske ina rufe baki lokacin da nike hamma.

Ina tafiya kasuwanci. Mafi yawancin tafiye-tafiyena ma na harkar kasuwanci ne. Ban cika tafiya haka nan ba dalili ba.

Eh muna da manufa ta wata-wata. Haka ma ya sa muke yin adashi wanda ake kwasa duk wata ɗin.

A'a kayan aikin da muke amfani da su a wajen aikin mu, muna amfani da kwamfutoci, sannan muna amfani da fiyano, muna amfani da microphone, a'a muna amfani da abubuwan duk da suka shafi sadarwa.

Toni dai da yake bama abokin ayis krim bane, kowane kalan ayis krim na samu ina sha.

To da yake ni mutum ne mai ƙoƙarin dama koyon sabon abu, duk lokacin da na ga wata fasaha sabuwa, nakan ƙoƙari in bibiye ta domin ganin yaya take ya kuma fa'idar take, ya zan amfana da gare ta.

Ina baɗar da ra'ayina a lokurin aiki ne cikin hikima, cikin hikima da ƙoƙarin bayyana nagartar abin da tunanin da nake da shi a lokacin.

To dai yake mu a nan inda muke kusan burodin mu kala ɗaya ne. Ko dai ya zama an yi bayan an yi a yanka shi, a slicing din shi ba kuma a bar shi. Amma dai irin yanayin biredin mu iri ɗaya ne. To dan haka wannan biredin dai na yau da kullum da muke amfani da shi a nan shi nike so.

Ina cin abincin rana daga karfe goma sha biyar na rana zuwa karfe biyu. A wannan lokacin na ke cin abincin rana.

Gaskiyan magana madubi in ka ga na kalle shi to buƙata ce ta taso. Baruwana da wani kalan madubi amma bukata ta taso ina zuwa gaban madubi in yi abin da zan yi.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar yin ingantaccen abin da ya kamata a lokacin aikin.

Babban nasarar da muka samu a wajen aiki ita ce yin aikin cikin aminci, yin aikin tare da tare aa a team da girmama juna.

To dama in kana so ka more da marayuwa dole kayi timetable ga lokacin aikinka abunda ya kunsa ga lokacin kuma da kake ba baka lo ba bakin aiki ba ayayin da yake kasancewa sai ka daidaita ka tsara yadda zai zama maka cikin sauki da nagarta.

Kwarai da gaske ina amfani da ajiyar yanar gizo domin ajiye dukkan muhimman takadduna da rubuce-rubucena da suka shafi intanet.

Yana amfani da bulu, yana amfani da baƙi. Wa'ana su ne launukan da na fi amfani da su.

Gaskiya bana iya tsallen igiya saboda yanayi da haɗarin shi da kuma girma da ya kawo.

Sau biyu aƙalla, a wani lokacin kuma yana fi.

Eh ina shuka tsirai-tsirai a gidana, shi ya sa ba nake da ɗan gadin a gefe saboda irin wannan ƙananan shuke-shuke.

Ina aski ko wane sati domin ganin a na kula da shi sannan ana wanke wa.

Na fi son daga ƙarf bayan azahar ƙarfi ɗaya kenan zuwa ƙarfi huɗu na yamma.

Duk mako nake zuwa domin yin siyayya.

Eh ina cire takalmi a gida, musamman in zan shiga ɗaki bana shiga da takalmi.

Da safe, da yamma, a da daddare. Wani lokacin kuma sau ɗaya a rana. Wani mafi yawanci shine sau biyu a rana.

Rana ce ta farin ciki, rana ce ta murna, rana ce ta jin daɗi. Ka san chewa za a baka hakkinka da zakaje kayi wasu abubuwa domin kaje sauke nauyin dake kanka.

Girmama juna, ƙauna, zumunci da mutunta kai juna.

Da na fi son tsaka-tsaki. Shi bai yawa ba, shi bai yi kaɗan ba. Mafi yawancin fankokinmu suna zuwa da hawa biyar ne, yana nufin hawa na uku shine a tsakiya.

To maduban da muke da su basu wuce guda uku ba akwai guda ɗaya wanda yake bedroom, sai bayi kuma muna da bayi guda biyu.

Eh ina musabaha da mutane saboda mu a addinance yin musabaha din ibada ne.

Ba na amfani da mataimakin murya, ina amfani da muryata ne a dukkan abun da nake yi.

Lambar da na fi so a cikin lambobi ita ce lamba sha ɗaya, lamba 11.

Ina san ya hula sosai kuwa. Ko wane irin kaya na sa ko na gargajiya ne ko na bature English wears duka ba wanda ba na samai hula.

Daidai gwargwado ina bi domin kiyaye hakan shine zai sa aikinka ya ci gaba da tafiya cikin inganci, aminci da kuma nagarta.

Na fi son ayaba saboda a lokaci ɗaya tana da zaƙi, tana da daɗi sannan kuma tana da tsabta.

To nakan tafa da abokina ne, ah ko wanda dai yake sa'a na da shi nike tafawa.

Sosai kuwa duk abin da ya taso wanda yake na shawara ne. Idan na gani, na fahimce shi ina bada shawara a kan shi.

Sun kai guda biyar saboda da su muke ayyukan yau da kullum. Kowanne bayi muna da guda ɗaya sannan kuma akwai aƙalla guda uku a cikin gida wanda ana aiki da su.

Ina amfani da guda ɗaya ne amma idan dama ta samu na kan ƙara na biyu. Wannan shi idan dama ta samu ne.

Gaskiya idan har benen yana da tsawo daga inda ya kai hawa uku zuwa sama to nakan yi amfani da lifta amma idan benen bai wuce hawa ɗaya biyu ba ko uku to baruwa na da wata lifta zan bi matakala kawai in je.

Ina amfani da wayan Android ne saboda ita ce mai sauƙin kuɗi sannan kuma daidai gwargwado tana da inganci da nagartata.

In so samu ne, tea shine abin da an fi bukata da safe, amma dai yanayi yakan sa a ci ba tea din ba za su ci abinci mai ƙarfi.

A na fi zuwa kasuwa ranar Juma'a saboda kasuwar da muke da ita a kusa da mu sati sati take ci kuma ranar Juma'a take ci.

A gaskiya na fi son tsayuwa duk lokacin da nake waje saboda a ofis ina wuni a zaune ne, so dan haka duk sanda na bar ofis, so na kan so in miƙe tsaye.

Eh gaskiya ni nafi son coffee. Ko da yaushe ni shi na ke sha.

To kusan komai na masarufi muna sayin shi a kasuwa ne. Don yanayin kasuwannin mu, duk abin da kake so indai za ka siya to dole can za ka tafi.

Na fi son lokacin damina saboda lokaci ne shi da yake dauke da duka sauran lokutan. Akwai sanyi a cikin damina akwai zafi a cikin damina. Sannan ga ruwan sama da ake zubawa.

Mafi-- abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine a buga kasuwa a ci riba. Sannan kostoma, masu sayan kayan su ne abu mafi muhimmanci domin idan ba su zo sun saya ba ba za a yi kasuwar ba.

To gidanmu yana da irin ƙasar da take ko'ina ita ce a gidanmu. Ba wata ƙasa ce daban muka ɗebo ba kamar yanda wasu ke zuwa su ɗebo a wani wuri su zuba. A'a, ita ta wurin ce a wurin ba a canza ba.

Eh sosai ina yi, ai tun da zamani ya zo da shi, yanƙai shi shine ka bi zamani kawai ka zauna lafiya to ina yi.

Ba na kunna kendir saboda haɗarinsa, shi yasa ba na kunna kwata-kwata ba a amfani da kendir a gida na.

Eh ina iya kunna wuta mana, sai da dai kunna wutan yana da abubu kala kala. Misali idan wutan lantarki ce, zan zo in kunna ta ta hanyar abin kunna switch. Idan kuma wutar girki ne misali, zan iya kunna ta ta hanyar a sa gawayi da duk abin da ya kamata a sa don a kunna ta.

Na fi son tufafi irin namu na gargajiya wanda ake ɗinka a doguwar riga da wando ka saka hula wanda ake ce ma Native wears.

Gaskiya da na daina shan ruwa mai sanyi saboda yanayi na mura da kuma yadda yake taɓa murya ta a matsayina na wanda kanyi waƙa.

Abubuwan da suke sani dariya suna da yawa. Dukkan akwai za ka bani barkwanci yana sani dariya, sannan, ah, musabaha da mutane da sauran abubuwa na alkairi.

Ina ci sosai kuwa, da kaina nakan je in saya a kasuwa in zo gida a yi min.

Ina kallon inuwa ta mana. A wasu lokuta muna ampani da inuwar wajen yin sallah don ka gane lokacin sallah yayi.

To ina aka ce daga lokacin da aka ce yan mata yi har zuwa lokacin kwanciya, abubuwan suna da dama. Ya danganta kowace rana da yadda ta zo da kuma abin da ya kamata a yi. Amma dai abu muhimmaim mafi muhimmanci shi ne kafin in kwanta ina addu'a kowace rana.

To shi baƙon ka an ce annabin ka, ana karɓar baƙo ne cikin girmamawa, karamci, mutunci da girmamawa.

Muryata tana da ƙarfi, ah kuma da na gane tana da ƙarfi da ita nake waƙa kuma bana kara komai da ita nake yin waƙata.

Ina sanya safa musamman lokacin sanyi, sannan da lokacin dudda zan saka takalmi sau ciki, to ina amfani da ita sosai.

A shi wanke kaya bai da wani lokaci, eh lokacin kawai da kayan ya taru to lokacin ake sa lokacin wanke su.

Eh ina zama a kan gwiwata musamman lokacin sallah. Akan zauna a kan gwiwa har ma na saba sosai da yin hakan.

Ina yanke shawara ne bayan nazari da tunani akan abin da nake so in fitar, to sai in kalla wanne ne mafitar a ciki kafin in yanke shawaran.

Ina kiyaye kalaman sirri sosai domin shi kalaman sirri amana ce. To don haka ina kiyaye su sosai wajen ganin ban bayyanawa.

Kwarai da gaske ina kokarin kare wayata daga kamuwa daga cutar virus, saboda da zarar virus ya shiga wayarka, to wayar kuma ta dena aiki yadda ya kamata ke nan har sai sanda Allah yasa ka cire.

Ina iya yin iyo mana. Na iya ruwa sosai saboda ba mu da nisa da rafin River Kaduna kuma muna zuwa mu shiga.

To wanda yake ƙarfafa mun baya mata ta ce, sai kuma abokan aiki na.

Ina da kaji dai. Su ne dabbobin gida da nake da su kaji. Ana kiwata su amma dai manyan dabbobi ba ni da su.

Ni wayata in dai ina idona biyu ba bacci nake ba, to tana hannuna kuma kusan da ita nake yin aiki.

Eh ina tafiya da sauri sosai. Ina yin duk abinda nake da sauri nake yin shi.

Eh, yana lulluɓa da bargo musamman lokacin sanyi ko kuma ka kunnan AC ko ka kunnan fanka da yawa duka idan sanyi ya taho to ina lulluɓa da bargo.